Eh ƙwarai da gaske abokina ina tara tsabar kudi. Ka san ya kamata mutum ya tara tsabar kuɗi sabida buƙatan yau da kullum. Tara tsabar kuɗi yana da muhimmanci sosai sabida sai ka tara sannan za ka yi amfani da su gobe. Inji ba haushe yace.

Eh ina karɓan baƙo gaskiya da muhimmanci sosai da sosai, saboda mu muna girmama baƙo. Umm, annabinmu ya ce, "Baƙon ka annabinka." So don haka ina-- muna mai matuƙar girmama baƙo sosai da sosai.

A'a gaskiya bana jin tsoron ƙwari. Duk da ma dai cewa kasan ƙwari kala kala ne. Muna da ƙwari irin su sauro, irin su cinnaka, irin su shanshani da dai sauransu. So akwai wanda in ya cize ka zai ma rauni. Akwai wanda cizonsa bazai ma rauni ba akwai irin su kiyashi, sannan akwai su ƙuda duka dai suna cikin layin ƙwari. To a halin gaskiya dai masu cizo a cikinsu ka ga kamar cinyaka, ka ga zai illata ka, ka ga ƙudan zuma zai illata ka. So irin wannan za ka ji tsoron kada su hau kanka. Idan za su hau kanka sai ka buge su sai ka kaɗe. Amma ka ga irin su ƙuda wannan kwari ne na wanda muke amfani da shi a yau da kullum kuma baya cizo. Sabida haka bana tsoron ƙuda. Bana tsayi amma ina tsoron cinnaka. Sannan ina tsoron ƙudan zuma. Sannan sauro ma ina tsoron shi sabida yana sa zazzabi. Zazzabin cizon sauro muke ce mai shi.

Wato abokantaka, ah kalmar Hausa ce wanda mutane guda biyu suka kasance aminan juna, abokanan juna suna zama waje ɗaya ko kuwa sukan jitu da juna ko kuwa sukan haɗu a wa-wani wajen mu ƙaddara filin aiki ne, ko kuwa makaranta, ko kuwa kasuwanci ne ya haɗasu. Mafi muhimmancin a-abubuwa a cikin abokantaka yana daga ciki ɗaya, riƙon amana. Abokanai ya kamata su kasance masu riƙon amanar juna. Riƙon amana abu ne mai muhimmanci yana da tasiri sosai wajen tabbatar da cewa abokantakanku zai ci gaba da zama. Idan kuwa babu riƙon amana, ka ga abokantakanku ba za ta yi ƙarƙo ba. Sabida haka abokantaka, i, riƙon amana yana da muhimmanci sosai a zamantakewar abokanai. Abu na biyu cikin abubuwa masu muhimmanci a cikin abokanta shine gaskiya. Gaskiya yana da muhimmanci a ko ina. Ka zama mutum mai gaskiya sabida tana da tasiri sosai wajen al'amuranka na yau da kullum a tsakaninka da abokinka. Idan abokinka ya tabbatar da cewa kai kana da gaskiya, to fa wannan abokin bazai bari ka kuɓuce mishi ba. Wannan abokin bari bari ka rasa shi ba, ya rasa ka ba. Amma ko muddin aka ce ba ka da gaskiya, to za ka rasa wannan abokinka nan ba da jimawa ba. Sabida bazai so ya dinga zama da mara gaskiya ba. Wannan gaskiya yana daga cikin manya manyan muhimmanci a cikin zamantakewa na abokanai. Sabida haka ina mai ƙara jaddada wa abokanai da su kasance suna da gaskiya a cikin zamantakewarsu sannan kuma suna da riƙon amana wa juna. Sannan na ƙarshe taimako. Su kasance masu taimakon juna, masu taimakekeniya. Idan ɗayan aboki ya shiga wani hali sai ka taimaka mishi sabida kaima idan ka shiga wani hali sai shi ma ya taimaka maka.

A gaskiya ina motsa jiki kullum. Ina motsa jiki kwarai da gaske, sabida motsa jiki yana da muhimmanci sosai ga, ga lafiyar ɗan adam. Ina motsa jiki sosai. Wajen misalin mita biyar a kullum ina motsa jiki. Nakan yi tafiya, nakan je na buga ƙwallon ƙafa ko kuwa nakan je filin motsa jiki ta gem, ko kuwa tafiya. Wata rana nakan dawo da ƙafa daga filin aikina. Kaga shima wannan motsa jiki ne. Motsa jiki kuwa zai sa jikinka ya kasance da lafiya, ya yi ƙargo, yana ƙara lafiya sosai. Masana kiwon lafiya sun ce ya kamata mutum ya dinga yawaita motsa jiki, sabida motsa jiki yana da muhimmanci sosai ga rayuwar ɗan adam, ga lafiyar ɗan adam. Sabida haka ina mai ba da shawara mutane su dinga kasancewa masu yawan motsa jiki. Na barka lafiya.

Kwarai dagaske ina yin aiki bayan lokaci. Muddin za a biya ni zan yi aikin bayan lokacin amma ya danganci ga cewa shim a wannan ranan na gaji ko kuwa ban gaji ba. Zan iya aikin ko kuwa ba zan iya ba. Idan zan iya aikin zan cigaba in yi aikin. Idan kuwa ba zan iya ba to a nan kuwa za na ce a'a ba ran iya ba. Sai a bawa wanda zai iya yin aikin shi ya je ya gwada. Amma fa ina da son kuɗi zan yi aikin nan.

Ina riƙe da wayar salula, ƙirar kamfani ta Redmi. Brand ɗinta kuwa ana ce da ita Redmi Note 10 Pro. Tana da launi na shuɗi. Ina jin daɗin aiki da amfani da wayana sabida wayana yana da sauri wajen harkar yanar gizo. Sannan kuma yana da sauti mai daɗi. Nakan sha ƙiɗa da wayana, nakan yi kallo da wayana, nakan ɗauki hotuna da wayana, nakan shiga yanar gizo da wayana, nakan shiga kafafen sada zumunta. Domin zumuncin yau da kullum tsakanina da abokanaina da ƴan uwana wato dangi na.

To ni dai zan ce ɗan buga bugan harka ta yanar gizo ce, bayan kuwa aikin da nake zuwa in yi ta bincike ina da wayar salula wanda nake haƙa. Ina haƙar daloli na ta hanyar yanar gizo. Sannan kuma nakan yi aikin ƙarfi idan ta kama, idan na samu dama.

Ƙwarai da gaske ina waƙa cikin zuciya ina, ina da gwanina a cikin waƙe-waƙen da nake sauraro wato Naziru Sarkin Waƙa. Yana yin waƙa na sarauta ko na 'yan siyasa ko kuwa na al'adu ko kuwa na soyayya. Ina matuƙar jin daɗin sauraron sa. Shi ya sa kuwa nake yin waƙar a cikin zuciya wani zubin, wani sa'in kuwa nakan fitar a bayyane. Waƙa yana da daɗi sosai, yana sa kwanciyan hankali da annashuwa da shauƙi musamman idan waƙar ta soyayya ce. Na barka lafiya, kuma ina baka shawaran kaima ka ringa sauraron waƙa.

Kwarai da gaske ina kallon taurari da dare. Ina matukar son yawan kallon taurari da dare, sabida musamman lokacin da nake yaro ɗan kankani misalin shekara goma sha biyu, iyayena sukan nuna min taurari a sararin samaniya suce min kalli wancan. Abun da suke ce mana shine iya adadin taurarin da muke gani a sama, iya adadin mutanen da suke rayuwa a ƙasa. Ma'ana kowa dai yana da tauraronsa. Har wani sa'in sukan iya cewa zaka iya kiran taurarin ka daga sama yazo kasa. Kwarai da gaske ina kallon taurari sosai da daddare. Na barka lafiya.

A gaskiya ina son zama hamshaƙin ɗan kasuwa, ina son zama hamshaƙin attajiri, ina son zama mai ilimi, ina son zama mutum mai ɗaukaka, ina son zama mutum mai tausayi, ina son zama mutum mai addini da gaskiya, da riƙon amana. Ina son zama ƙwararre a kan fannin abin da nake karanta, takawunta.

Ina magance damuwa a wajen aikina ta hanyar bincike da farko dai zan ga ta wane fanni ne na samu matsala. Idan na ga za ni iya magance wannan matsalar da kaina sai na magance. Idan kuma ba ni da masani game da wannan matsalar, za ni je na yi bincike wato ta hanyar yanar gizo. Idan kuwa ban samu biyan bukata ta wannan fannin ba sai in je in samu na gaba da ni a wajen aiki wanda yana da masani sosai a kaina. Zan je in same shi da damuwa na sai ya magance min.

Kwarai da gaske ni mutum ne mai yawan son karanta littattafai. Sabida karanta littattafai yana ƙara wa mutum kaifin basira, yana ƙara wa mutum ilimi, yana ƙara wa mutum hazaka. Karanta littattafai yana da matuƙar muhimmanci sosai. Ina karanta littattafai da fanni da dama kama daga abun da ya shafi harkata aikina ko kuwa littafi game da rayuwa ko littafi game da soyayya ko littafi game da dukkan wani abubuwan da ya shafi al'amura ta yau da kullum ko kuwa akan halittu da dai sauran su. Ni mutum ne wanda ya kasance mai son yawan karanta littattafai.

A gaskiya dangantakar mu da abokanaina a wajen aiki yana da tasiri sosai. Yana da ƙarfi sosai. Ina jin daɗin zama da abokanaina a wajen aiki. Bana ƙorafinsu, basa ƙorafina. Muna zama, zama cikin kwanciyan hankali da haƙuri da jin daɗi. Ban taɓa fuskantan wani ƙalubale a wajen aikina ba. Ina zama da abokan aikina lafiya ƙalau. Mu tashi lafiya ƙalau, muyi dariya, mu ci abinci tare.

A gaskiya na fi son irin wasan ƙwallon ƙafa. Ina son wasan ƙwallon ƙafa sabida ina goyon bayan ƙungiya ta Real Madrid kuma wasan su yana burge ni. A halin gaskiya dai na fi son wasan ƙwallon ƙafa a cikin duk ire-iren wasa. Amma bacin nan nakan yi so wasan guje-guje, tsalle-tsalle da dai sauran su. Amma kamar yadda kuka ce wanne na fi so, to na fi son ƙwallon ƙafa.

Kwarai da gaske ina cin citta a abinci sosai sabida citta tana sa abinci daɗi. In taƙaice maka zancen idan abinci ba citta bana cin ta. Na fi son abinci mai citta sosai. Yau ɗazun nan ma in taƙaice maka zance abinci mai citta na ci. Don haka ina son abinci mai citta.

Ina ajiye hotuna a wayana a majiya da da yawa. Wataran nakan ajiye su a shafin sada zumunta ta Facebook. Ko kuwa nakan ajiye su cikin aljihun galari. Ko kuwa nakan ajiye su cikin akwatin sakonni wato Gmail. Wani sa'illin kuwa nakan ajiye su a cikin WhatsApp dita.

Ai kuwa ita waya ta nakan caja ta duk sanda ta sauka. Wato idan batiri na ya yi ƙasa, nakan caja wayata saboda ina da wutan lantarki akwai da yaushe. Idan kuwa babu wutan lantarki, ina da power bank ɗita da ita nake caja wayata. A yanzu haka da nake maka magana, ina kan caja wayata.

Gaskiya banda adadin rahotannin da nake rubutawa a rana, sannan kuwa shi rahoto, nakan rubuta shine duk sanda naga cewa akwai sabon rahoto, wanda yake buƙatan taimakon rubutu na. Sai in rubuta, in kuwa babu zan dakata ne in jira in ga, idan sabon rahoto ya zo, sai in yi rubutu akai, wato tsokaci ko ƙarin bayani ko fashin baƙi. Ni mutum ne wanda ya kasance mai son rubutu sosai akan rahotanni. Ina jin daɗin rahotanni sosai.

A gaskiya bana tauna goro. Sabida yawancin masu tauna goro tsofaffin mutane ne, ni kuma matashi ne mai jini a jiki, mai ƙarfi ga kuzari. Bana tauna goro, ban soma cin goro ba, sai idan na tsufa wata ƙila za na soma tauna goro. Amma a yanzu yayin da nake matashina bana taura goro. Sai dai nama ina son nama, ina cin nama, ina tauna nama har ƙashi. Amma ban da goro.

Kwarai da gaske ina kallon inuwata amma ba a ko da yaushe ba kuma ba a ko ina ba. Inuwata? Kwarai da gaske ina kallon inuwata amma ba ko da yaushe ba sannan kuma ba ko ina ba. Sabida bari yuwu ya kasance ina cikin tafiya sannan in maida hankali wajen kallon inuwata ba hakan zai jawo min hatsari wanda kuma zai kawo min rauni a jiki. Sabida kiyayewar hakan bana kallon inuwata idan ina cikin tafiya. Nakan kalli inuwana ne yayin da nake zaune a gida ni kaɗai. Ina zaune a gida ni kaɗai ba abun da nake yi kuma ga ni nan cikin rana kaga inuwata zai bayyana. To a nan ne gaɓar ne nake yawan kallon inuwana amma ba lokacin da nake kan tafiya ba sabida gujin tuntuɓe.

Kwarai da gaske nakan iya kunna wuta. Idan za ni abinci, za na dafa abinci ina kunna wuta idan zan dafa su ruwa in yi wanka ina kunna wuta. Ina kunna wuta ne yayin da nake bukatan yin amfani da wannan wutan kuma kamar yanda tambayan ka ta ce ina iya kunna wuta. Kwarai da gaske nakan iya kunna wuta. Zan kawo, wato zan haɗa itacuwa na ne a waje ɗaya. In kawo a shana, in kyatta, shi ke nan sai wannan wutan ta kama. Daga nan da sumacci sannan in je in ɗauko tukunya na, in wanke, in ɗibo ruwa in zo in ɗaura a kai. Idan ya tafasa in har abinci za ni yi in je in wanke kayan abinci na, in zo in matso da shi nan kusa. Idan ruwa na ta fa-tafasa a kan wuta, sai in zuba wannan abincin. In rufe, jum-ba da jumawa ba. Sannan abin da na ɗaura ya dafu, sai in zo in sauke. Sannan in kashe wuta. Na ji daɗin wannan tambayar daka min. Mu je tambaya ta ga.

Kwarai da gaske ina dafa abinci. In taƙaice makazance a yau sanda na dafa abinci. Ni nake dafa abincin da nake ci da kaina sai dai wataran kuwa na kan sayo wa. Idan na ji ba zan iya dafa abinci a lokacin ba, na kan sayo wa in ci ko kuwa idan ina sauri za ni filin aiki ko za ni kasuwa ko za ni wani yawon, na kan sayi abinci. Amma kuwa idan ina gida na kan dafa abinci na. Ina iya dafa abinci sosai kuma yayi ɗanɗano yayi daɗi. Duk da cewa ni namiji ne, ka san mu a al'adarmu mata su ke dafa abinci. Shi kuwa namiji zai je ne yanemu me za'adafa.

Ina cin abinci da kayan marmari da duk wani abun da ya samu a filin aikina. Abokanan aikina sukan kawo mana abinci mu ci. Sukan kawo abinci irin tuwo da miya ta kuka ko kuwa shinkafa ko kuma kayan marmari irin su gyada, irin su masara gasasshe ko kuwa madara ko kuwa nono. Duk ina ci a wurin aikina. Wurin aikina suna kula da ni sosai shiyasa nake ba wa aikina muhimmanci.